Menene babban nasaran da kuka samu a aiki? Babban nasaran da muka samu a aiki shine a wajen aiki muna da ingantattun aiki kuma mutane sun san mu. Yanzu mutane suna son su zo su saya kayayyakin mu na wajen aiki.

Yana ka ke gina dangantaka ta kasuwanci. Dangantaka ta da nake gina ta kasuwanci shine ina gina ta ne bisa tsari sannan kuma bisa yarda da amince. Shine nake gina dangantaka ta kasuwanci ke nan.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikinmu guri ne, wurin aiki babba wanda ya keda girma sosai kuma sannan ingantaccen guri ne. Ayigini sane bisa tsari da ƙa'ida. Wurin aikinmu guri ne wanda kowa zai gani sai ya ba shi sha'awa.

Wane lokaci na shekara ka fi so? Lokaci na shekara da na fi so shine lokacin damina. Damina lokacin ne na fi so sosai saboda ina jin daɗin lokacin damina. Lokaci ne na masanyi, taruwa kuma yayi gari duk yayi dadi.

Kana biyan kuɗin ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya sabida duk kuɗin makaranta, kuɗin wuta, kuɗin ruwa duka ta waya nake bi sabida duk ana biyan kuɗi ta waya sabida samun sauƙi ba sai ka taka kaje ba.